Adashe gaskiya abu ne da yake ɗauke da gwarama da kayaniya sosai. Don haka bana yi gaskiya abu ne mai matuƙar haɗari, saboda wani sa'in zaka fara, zaku fara zubawa wasu su daina zubawa. Kaga wani ba'a bashi ba wasu zasu daina biya. Idan kayi ɗaukar farko kafin a je ƙarshe ka gaji. Idan kayi ɗaukar, eh, idan kayi ɗaukar ƙarshe kuma ka bi bi a farko a ƙarshe kuma a zo naka za'a biya a ƙi biya.

Wasan kaka da jika wasa ne na al'ada musamman a hausance a kan yi wasan nan musamman kaka namiji da kuma jika mace. Kaka namiji yakan ɗauki jika, jikarsa eh mace a matsayin mata, za ka je na ce mata matata. Ita kuma kaka, kaka mace tana ɗaukar kakanta eh jikanta namiji a matsayin miji, wato za ka ji ana cewa mijina.

Eh, kujerun mu suna da daɗin zama musamman ma waɗanda aka sassaka su daga bishiyoyi irin na al'ada. Zaka ga kujera ce wacce take da, ɗauke da daɗin zama sannan wani zai iya, eh, ajiyewa wani ma ya ɗauka ya je ya zauna. Kujeru ne waɗanda suna da kyau a ido sannan kuma suna da daɗin zama. An yi su yanda yana da ƙarƙon da kowa zai iya samu ya zauna.

Abincin da nake kallon suna bada ƙarfi sune kamar irin su wake da kuma irin abinci na ganyayyaki waɗanda suke danƙara jini, kamar irin ganyen alayyahu da kuma sauran ganyayyaki. Tabbas abinci wanda zai ji komai da komai zai isa, kamar yaji dukan wasu kayan ɗanɗano da kuma mai ace duka sun samu an, an saka su.

Gatanan gatanan ɗinku tazo mu ji ta. Tatsuniyar Gizo da Ƙoƙi. Wata rana Gizo da Ƙoƙi suka yanke shawarar cewa za su yi noma a gona amma amfanin rabawa za a yi. Eh sai Gizo, Gizo ya ce yana son sama, Ƙoƙi kuma sai ta ce tana son ƙasa. Sai suka shuka rogo. Bayan lokacin da girbi ya yi sai aka zo aka yi aka zo shi Gizo ya yanke ganye wanda ba a amfani da shi, ita kuma Ƙoƙi ta yanke ƙasan wanda shi ne ake amfani da shi. Sai shekara mai zuwa da ta zagayo sai Ƙoƙi ya ce to sai dai a-a-a-a juya wani shi zai koma ya girbi kasan eh ita kuma ƙoƙi ta girbi saman sai suka shuka hatsi wanda hatsi sama ne ake amfani da shi ba ƙasa ba. Shekarar da ta zo lokacin girbewa aka ƙara girbewa gizo bai samu kome ba ƙwaɗayi mabuɗin wahala.